Ni wurin da nafi son in je in huta gaskiya ɗaki ne wanda babu mutane a ciki, babu abin kallo a ciki sannan babu wani abun da zai sa mun hankali na ya rarrabu gida biyu. Abin da ya sa kuma nake son huta wannan, shine shine lokacin da kaɗai nake samu na huta. Domin ka tashi cikin dare, ka yi hidiman yara, ka sa su sun yi fitsari, sun tashi, ka mai da su bacci, an koma bacci, an farka, ka tashi ka yi ayyukan gida. To a lokacin da ka gama ayyukan gida jiki yana so ya huta. To wannan lokacin kaɗai kake da shi da zaka samu lokacin kanka ka samu ka huta ko ka kwanta ko kawai ka zauna ka miƙe ka rufe idonka ba tare da wai ka yi bacci ba. A'a kawai ka miƙar da ƙafanka ka samu ka huta ɗin, ka yi wasu ƴan binciken da zaka yi cikin waya, ko ka yi karatu, ko ka duba wani abu dai da zai amfane ka ko ya amfani rayuwarka. Amma ina mutunta wannan lokaci sabida a lokacin ne nake samu na huta na samu ƙarfin gwuiwan da zan iya sake yin wani abun anjima.

Abun ɗaya fara koyamun babban darasi shine rasuwar mahaifiyata. Mahaifiyata itace abunda yake mafi soyuwa acikin zuchiyata. Mahaifiyata tayi jinya, ta kwana biyu tana jinya alokacin nayi aure na haihu. Da farko mahaifiyata mutumce mai kawaici taimako haƙuri. Sannan tana son taimako. Ta kasance itace jigo na rayuwarmu daga tarbiyyarmu, karatunmu da zama mutane da mukayi a yanzu. So alokacin da mahaifiyata ta kwanta jinya, a lokacinne nake tunanin inama da zan iya dawo da lokaci baya domin nasake moran zama da ita, nasake moran samun kulawarta. Bayan rasuwar mahaifiyata, na koyi darussa da yawa domin mahaifiyata mafi yawancin mutanen data taimakawa a yanzu bamu ishesu kallo ba, bamu ishesu su kiramu, balle suji yays muke ba. To wannan ya zama min babban darasi a kan cewa fa ba a ko da yaushe ne wanda ka taimaka masa zai taimaka ma naka ba bayan idonka. Darasin da na koya shine kawai ka koyi taimako domin Allah, ka tsarkake niyyan ka, ka yi abun da ya dace a lokacin da ya dace ba tare da jiran wani ya maka tafi na wani girmamawa ba. Na koyi darasi sosai a wannan. Sannan abubuwa da dama sun faru game da rayuwar ƙannena wanda muke ƴan uwa ne ba wai mun tashi ciki ɗaya ko-- iyayen mu ɗaya ba a'a iyayen mu ne suke da dangantaka. Haka ya zamana munzo mun saba da su. To gaskiya na ga ƙalubale, na ga juyin baya ma ɗan'uwa wanda yau in da mutu kan dawo, da mutu kan dawo da ya sha mamaki domin ya bar baya mai kyau a tunaninsa. Amma abun da ke gaba a bayan mutuwarsu shine abun da ya fi damun mu, ya fi ɗaga mana hankali kuma ya koya mana darussa da yawa. To wannan darasi da na koya shi ya sa nake ƙara nuna wa 'ya'ya na da 'ya'yan 'yan'uwa na muhimmancin yan'uwantaka, muhimmancin ƙasƙantar da kai da kwantar da kai wajen taimakon ɗan'uwa da yin abu ko da ya fi ƙarfin ka dai ka taimakawa ɗan'uwan ka ka yi dukkan abin da za ka iya ka taimakawa ɗan'uwan ka.